A gaskiya ba na yawan tauna goro. Wani lokaci idan na samu ko kuma idan ina tare da abokai da suke taunawa zan iya ɗan taunawa kaɗan, amma ba wani abu bane da nake yi kullum. Mafiya yawan lokaci ba na taunawa saboda ba na son in saba da shi sosai.

A gaske ina kokarin ajiye kuɗi ta hanyar barin wani ɓangare na kuɗin da na samu. Duk lokacin da na samu kuɗi, ina kokarin kashe abin da ya zama dole kawai sannan in ajiye sauran domin buƙatun gaba. Wani lokaci ina ajiye kuɗin a asusun banki ko kuma in riƙe shi a wuri mai aminci. Hakan yana taimaka min in kasance cikin shiri idan wata bukata ta taso a gaba.

Eh, wani lokaci ina duba kalanda domin in san ranar da muka ciki da kuma shirya abubuwan da zanyi. Kalanda yana taimaka min in tuna da wasu muhimman ranaku kamar lokutan aiki, karatu ko wasu abubuwa da nake sani. Amma gaskiya ba kullum nake dubawa ba. Idan ina da wani abu da nake son tabbatar da kwanan wata ko rana, sai in duba kalandar.

Eh ina musafaha da mutane idan muka haɗu, musamman idan muna gaisawa ko muna fara hira. A al'ada, musafaha hanya ce ta nuna girmamawa da kyakkyawar ma'amala tsakanin mutane. Idan na haɗu da abokai, dangi ko wasu mutane da na sani, yawanci ina musafaha da su domin nuna gaisuwa da mutuntawa. Amma wani lokaci idan yanayi bai ba da dama ba ko kuma idan mutum ba ya son musafaha, sai muyi gaisuwa ta baki kawai. Mafi yawan lokaci ina musafaha da mutane idan muka haɗu domin haka yana nuna ladabi da kyakkyawar hulɗa. Musafaha tana sa mutane su ji kusanci da juna kuma tana nuna cewa kana girmama su. Duk da haka, ina lura da yanayin da nake ciki da kuma al'adun mutane da nake tare da su, domin wani lokaci gaisuwa ta baki kawai tana isa.

A gaskiya irin tufafin da na fi so, su ne tufafi masu sauƙi da kuma masu kyau da suke bani kwanciyar hankali, idan na saka su. Ina son tufafi masu tsafta, da kuma waɗanda suka dace da yanayi, ko wurin da zan je. Misali idan zan je makaranta ko wani wuri na yau da kullum, ina son saka tufafi masu sauƙin da ba su da nauyi sosai, amma idan zan je wani biki ko taro sai in saka tufafi masu kyau da suka dace da irin wannan wurin. A gare ni, abun mafi muhimmanci shine, tufafi su kasance masu tsafta, masu kyau, kuma, su sa mutum yaji daɗin kansa.

A mafi yawan lokaci ina cin abincin dare da yamma bayan na gama ayyukan rana. Yawan ci hakan yana faruwa ne lokacin da na samu lokaci na hutu bayan aiki ko wasu abubuwan da nake yi a rana. Wani lokaci ina cin abincin dare da wuri idan na gama duk abin da nake yi. Amma wani lokaci kuma idan na yi aiki har dare sai in ci abinci a ɗan makale. Amma a kullum ina ƙwaƙwalcin abincin dare a lokacin da ya dace domin jiki ya samu hutu kafin barci.

A yanzu ina amfani da waya mai amfani da tsarin Android. Waya ce da nake amfani da ita domin yin abubuwan da dama kamar fira, aika saƙonni, amfani da intanet, da kuma wasu apps da suke taimaka min a rayuwar yau da kullum. Ina son irin wannan waya saboda tana da sauƙin amfani kuma tana ba ni damar yin abubuwa da yawa a lokaci guda. Haka kuma tana taimaka min wajen sadarwa da mutane da kuma samun bayanai daga intanet.

A wurin aiki ina ƙoƙarin samun hutu a lokutan da aka tsara, musamman lokacin da rana ta kai tsakiyar aiki. Wani lokaci ina hutawa da safe idan aikin ya fara da wuri, sai kuma na huta da rana lokacin cin abinci. Wannan yana taimaka min in huta daga gajiya, in dawo da ƙarfin jiki da tunani, sannan in iya cigaba da aikin da kyau. Haka kuma, idan akwai wasu yanayi da suka shafi aiki ko taron gaggawa, zan iya in dakatawa na ɗan lokaci don shakatawa ko shan ruwa kafin in dawo cikin aiki. Bugu da ƙari, na fahimci cewa samun ɗan hutawa a aiki yana da matuƙar muhimmanci domin yana rage gajiya, yana sa hankali ya kasance cikin natsuwa, kuma yana ba ni damar yin aiki cikin inganci. Saboda haka ina ƙoƙarin amfani da waɗannan lokutan hutu yadda ya kamata. Ina shakatawa, in ci abinci ko in ɗan yi tafiya kaɗan domin jiki ya sami motsi kafin na koma cikin aiki da niyyar yin sa da ƙwarewa.

Eh, a gaskiya ina fatan samun cinyawa saboda yin cinyawa wani abu ne mai muhimmanci a rayuwa musamman idan yana da nasaba da samun ilimi ko ci gaba a aiki. Yin cinyawa yana nuna cewa an yaba da ƙoƙari da aiki tuƙuru da mutum yake yi sannan yana ba da damar samun ƙarin ilimi, ƙwarewa da dama samun matsayi mafi girma a gaba. Ni dai ina ɗaukar samun cinyawa a matsayin wani abu da zai taimaka min wajen inganta rayuwata da kuma tabbatar da cewa na yi abubuwa daidai. Har kuma ina fatan samun cinyawa domin hakan zai ƙara min ƙwarin gwiwa wajen yin aiki tuƙuru a kowane fanni da kuma sani jin daɗi da gamsuwa da abin da nake yi. Duk ta haka, ana fahimtar cewa samun cinyawa yana buƙatar aiki da jajircewa, sadaukarwa da nuna ƙwazo. Saboda haka ina ƙoƙarin yin duk abun da ya dace domin cimma wannan buri.

A gaskiya ni ina ƙoƙarin tsara ayyuka gwargwadon mahimmancin da gaggawa. Na fi fara da waɗanda suka fi tasiri ko watanda idan ba a yi su ba ze iya kawo matsala ko jinkiri a sauran ayyuka. Yawanci ina rubutun ayyuka a wani jerin tsari kafin na fara aiki, inda nake rarrabasu zuwa manya da ƙanana ko masu gaggawa da waɗanda ba gaggawa ba. Wannan yana taimaka min in fahimci abin da nake buƙatar fara yi da wuri, sannan in tsara lokacina yadda zan iya kammala su cikin nasara. Haka kuma ina ƙoƙarin amfani da wasu kayan aiki kamar kalanda, apps ko rubutu a littafi domin tuna abin da zan yi da lokacin da zai dace. Wani lokaci idan ayyuka sun yi yawa, ina rarrabasu a cikin ranakun mako ko kuma ina basu fifi ko gwargwadon muhimmancinsu da lokacin da ake buƙata a kammala su. Wannan tsarin yana taimaka min in kasance cikin shiri, in rage damuwa kuma in tabbatar da cewa babu wani aiki da zai tsaya ko ya manta.

A gaskiya ana ƙoƙarin yin kwana a ciki a kowane dare gwargwadani yadda lokaci da yanayi suka ba da dama. Ni dai ina ganin kwana a ciki yana da matukar muhimmanci domin yana ba jiki hutu, yana taimakawa tunani yayi natsuwa kuma yana ƙarfafa lafiya gabaɗaya. Yawnci ina ƙoƙarin yin kwana a ciki bayan na gama duk ayyukan rana, bayan na ci abinci kuma bayan na shirya abubuwan da zan yi a gobe. Wannan yana sa in sami isasshen barci da kwanciyar hankali sannan in tashi da ƙarfin jiki da tunani domin fara wani sabon rana cikin nasara. Haka kuma ina lura da cewa yin kwana a ciki yana taimakawa ƙwaƙwalwa wajen sarrafa abubuwan da suka faru a rana, yana rage gajiya da kuma inganta yanayin jin dadi. Saboda haka duk lokacin da na samu dama, ina ƙoƙarin yin kwana a ciki da wuri, in tabbatar cewa na samu barci mai kyau wanda zai taimaka min wajen ci gaba da aiki da abubuwan yau da kullum cikin inganci.

A gaskiya bana kallon madubi kullum sau da yawa kamar yadda wasu suke yi, amma ina duba lokaci lokaci gwargwadon bukata. Misali idan na shirya fita ko zan je wani wuri, sai in duba madubi domin tabbatar da cewa anan nayi kyau, tufafina suna daidai da kuma ganin fuskata ta yi tsaf. Haka kuma idan na lura da wani abu a fuskata ko gashina, zan iya duba madubi don gyara shi. Ni dai ina kallon madubi ne ba don son nuna alfahari ba amma domin kula da tsabta da kyawun kamanni. Wannan yana taimaka min in kasance cikin natsuwa da kwanciyar hankali lokacin da nake mu'amala da mutane. Haka kuma yana sa in ji cewa ina da tsabta da tsari a kaina, wanda shine abu mai muhimmanci a rayuwa ta yau da kullum.

A lokacin hutu ina kokarin shaƙatawa ta hanyoyi daban-daban, gwargwadon yanayi da abin da nake so. Wani lokaci ina zaune a waje ko a gida ina karanta littafi. Ko kuma ina sauraron waƙa domin jin daɗin zuciya da rage gajiya. Wasu lokuta ina amfani da hutu wajen yin ɗan motsa jiki kamar tafiya ko ɗan wasan motsa jiki domin hakan yana taimakawa jiki da ƙwaƙwalwa su yi natsuwa. Haka kuma lokacin hutu ina ƙoƙarin yin abubuwa da suke ba ni kwanciyar hankali, kamar kallon fina-finai, hira da abokai ko iyali ko don yin tunani akan abubuwan da suka faru a rana domin tsara yadda zan inganta abubuwan da zan yi a gaba. A gareni shaƙatawa lokacin hutu ba wai kawai hutu daga aiki ba ne, amma kuma lokaci ne da zan tattara ƙarfi, sake farfaɗo da tunani da kuma samun natsuwa domin ci gaba da aiki da sauran ayyuka cikin inganci. Saboda haka ina ƙoƙarin amfani da lokacin hutu yadda ya kamata domin jin daɗi da inganta rayuwa gaba ɗaya.

Eh ina iya tuƙi mota kuma na samu horo da ilimin tuƙi mota daga makaranta ko wajen koyon tuƙi mota. Ni dai ina tuƙi a hankali da kula domin tabbatar da tsaro na kaina da tsaron mutane a hanya. Lokacin da nake tuƙi ina ƙoƙarin kiyaye dokokin hanya lura da alamomin titi da kiyaye iyakar gudu da ta dace domin kada wani hatsari ya faru. Haka kuma ina ganin tuƙi ba kawai iya sarrafa motar ba ne amma yana buƙatar hankali lura da yanayi da kiyaye sauran masu amfani da hanya. Don haka idan ina tuƙi ina maida hankali sosai ga abin da ke kewaye dani daga sauran motoci zuwa mutanen da ke wucewa domin tabbatar da cewa babu wani hatsari ko rashin jin daɗi bugu da ƙari. Na koya yadda zan gyara wasu ƙananan matsaloli a mota idan suka taso yayin tafiya. Don haka tuƙi a gareni ba wai kawai motsa mota ba ne amma shine haɗin hankali, natsuwa da ƙwarewa a wajen kula da lafiya a hanya.

Eh ina ƙoƙarin kare wayata daga ƙwayar cuta da ƙwarai saboda wayar ta fi amfani da ita sosai. Rayuwa ta yau da kullum na sani cewa wayar tana ɗauke da ƙwayoyin cuta saboda muna ta taɓa ta da hannu da yawa ko a wuraren da ba su da tsabta. Don haka ina amfani da hanyoyi daban-daban domin tabbatar da cewa tana da tsabta kuma tana aiki lafiya. Misali, ina tsabtace wayata akai-akai da abin da ya dace kamar auduga mai ɗan ruwa da sabulu mai laushi ko sinadarin da yake kashe ƙwayoyin cuta. Haka kuma nakan guji amfani da wayata a wuraren da ba su da tsabta sosai ko lokacin da hannuna ko fuska na daitine. Bugu da ƙari, ina ƙoƙarin ƙara ƙara amfani da kariya kamar murfin waya mai tsabta domin rage haɗarin ƙwayoyin cuta da zai iya shiga wayar.

Eh, a yanzu ina amfani da ajiya a yanar gizo online storage, domin adana wasu muhimman fayiloli da bayanai na rayuwa da aiki. Wannan yana taimaka min sosai saboda yana bani damar samun abubuwa na ko'ina. Kada, ko da ba ni da kwamfuta ko waya ɗaya a hannu, na yi amfani da wannan hanyar domin kiyaye bayanai daga ɓacewa ko lalacewa, musamman idan na adana su a wurare da dama kamar cloud storage, drive, ko wasu apps da suke ba da kariya da tsaro daga bayanai. Haka kuma yin amfani da ajiya a yanar gizo yana sauƙaƙa mini cikin rabawa, da abokai ko abokan aiki, idan akwai bukata. Ina ƙoƙarin amfani da hanyoyin tsaro kamar kalmomin sirri masu ƙarfi da kuma setting 2FA two factor authenticator domin tabbatar da cewa bayanan nawa suna da kariya daga satar bayanai ko wasu matsaloli. A gani na, amfani da ajiya a yanar gizo, ba wai kawai yana taimaka min wajen adana abubuwa bane, amma yana kuma inganta yadda nake gudanar da ayyuka cikin sauri da natsuwa. Hakan yana bani kwanciyar hankali cewa duk wani muhimmin abu nawa yana a wurin da zai kasance lafiya, kuma zan iya samunsa duk lokacin da na buƙata ko da ina nesa da na'urar da na fara adana shi a ciki.

Eh wayata tana cika ajiya lokaci-lokaci musamman saboda yadda nake amfani da ita wajen adana abubuwa da yawa kamar hotuna, bidiyo, saƙonni, manhajoji da wasu muhimman fayiloli na aiki da rayuwa ta yau da kullum. Ni dai ina ƙoƙarin lura da yadda wayata ke cika da domin in kiyaye matsaloli kamar rage saurin aiki ko wasu kurakurai na tsarin waya. Lokacin da na lura cewa ajiya na fara cika, nakan yi amfani da wasu hanyoyi kamar share fayilolin da ba su da amfani, adana wasu abubuwa ajiya ta yanar gizo cloud storage, ko kuma canja fayiloli zuwa kwamfuta domin samun wuri. Haka kuma nakan tsaftace keji da sauran bayanai da ba su da amfani a wayata domin samun ƙarin sauri. A gani na lura da yadda wayata ke cika ajiya yana taimaka min kiyaye aikin wayata yadda ya kamata, in tabbatar da cewa manhajojin da nake amfani da su suna aiki da sauri, da kuma tabbatar da cewa zan iya adana abubuwa masu muhimmanci ba tare da wata matsala ba. Saboda haka ina ƙoƙarin yin amfani da wayata cikin tsari da hankali domin samun damar yin amfani da ita cikin sauƙi da inganci.

A al'ada ina gaishe mutane cikin ladabi da natsuwa, gwargwajin yanayi da mu ka haɗu. Misali idan na haɗu da abokai ko dangi, yawanci ina yi musu gaisuwa ta baki ko musafaha idan yanayi ya ba da dama. Idan kuma na hadu da mutane a wurin aiki ko a wani wuri na taro ina kokarin yi musu gaisuwa cikin ladabi da mutuntaka, kamar 'ina kwana' ko 'salama alaikum' domin nuna cewa na girmamasu da kasancewar su a wurin. Haka kuma ina lura da yanayin mutum kafin gaishe shi. Idan na ga mutum yana cikin wani hali na damuwa ko gajiya, sai in yi gaisuwa cikin natsuwa da tausayi domin kada in dame shi. Amma idan yanayi ya yi kyau, ina gaisuwa cikin farin ciki da murmushi domin hakan yana sa mu'amala ta kasance mai kyau, mutane su ji daɗi kuma yana ƙara kusanci da kyakkyawar dangantaka. A raina gaishewa mutane ba wai kawai al'ada ba ce amma wata hanya ce ta nuna ladabi, mutuntaka da kyakkyawar mu'amala da mutane a kowane yanayi. Saboda haka ina ƙoƙarin gaishe mutane yadda ya dace domin su ji cewa an girmama su kuma ana son mu'amala mai kyau da su.

A safiya lokacin ina farka, ina ƙoƙarin fara ranar da natsuwa da shiri. Da farko yawanci ina yin wasu abubuwa na ɗan motsa jiki ko stretch domin farfaɗo jiki in sami kuzari da kwanciyar hankali. Bayan haka nakan tsabtace kaina kamar wanka, gyara gashi da sanya tufafi masu kyau domin in fara rana cikin shiri da natsuwa. Haka kuma ina ɗaukan lokaci na yin wasu abubuwa na ruhaniya ko tunani misali addu'a ko karanta wasu ayoyi ko littattafai masu ilmantarwa domin shirya tunani na da zuciya ta. Bayan haka idan lokaci ya yi nakan ci karin kuma nome lafiya domin jiki ya sami kuzari. Wasu lokuta kuma ina duba kalanda ko jerin ayyukan da zan yi a rana domin tsara lokaci na da kyau. A ganin na yin waɗannan abubuwa a safiya yana taimaka mini in fara rana cikin natsuwa, lafiya da shirye-shirye. Hakan yana sa ni yin duk ayyukana cikin inganci, rage damuwa da kuma samun kwanciyar hankali a sauran ranakun da suka biyo baya.

A gaskiya ina son yin yan itace da yawa, amma na fi son su wanda suke da ɗanɗano mai daɗi da lafiya. Misali, ina son ayaba saboda yana da sauƙin ci, yana ba da kuzari da sauri kuma yana da abubuwan gina jiki da yawa kamar bitamin da fiber. Haka kuma ina son lemu domin yana da ɗanɗano mai tsami da ɗan zaki wanda yake ba ni jin daɗi a baki sannan yana taimakawa jiki wajen samun bitamin C da ƙarfin garkuwar jiki. Bugu da ƙari, ina son cin ƴaƴan itace saboda yana taimaka min wajen kiyaye lafiya da jin daɗi, musamman idan aka haɗa shi da abinci ranar ko karin kumallo. Wani lokaci ina son gwanda wasu ƴaƴan itace kamar mango, kankana da ayaba don bambanci da jin daɗin ɗanɗano daban-daban. A ganina ya yan itace ba kawai, ba wai kawai suna daɗi ba ne, amma suna taimakawa jiki da lafiya gabaɗaya sannan suna sa mutum ya ji daɗi da kuzari a rayuwarsa ta yau da kullum.

A mafi yawan lokaci ina amfani da tawada mai launin baƙi saboda tana da sauƙin karantawa a takardu kuma tana dacewa da kusan dukkan rubuce-rubuce na yau da kullum. Ni dai ina ganin amfani da baƙi yana nuna tsabta da sauƙin karatu, musamman idan zan aika da takarda, da takardu ko rubuce-rubuce ga mutane da yawa. Sai don lokaci idan ina yin wasu abubuwa na musamman kaman rubuta bayanai ko yin kwafin aiki ko kayan ƙirƙira, zan iya amfani da launuka daban-daban kamar shuɗi ko ja domin bambanta rubutu da wasu abubuwa ko jan hankali ga wasu muhimman bayanai. Haka kuma amfani da launuka daban-daban yana sa rubutu yayi kyau kuma ya zama mai jan hankali a ganin, a ganina zaɓin launin tawada ba wai kawai don kyau bane amma yana taimaka min wajen gudanar da rubuce-rubuce cikin tsari, karantawa cikin sauƙi da tabbatar da cewa rubutun ya kasance mai tsabta da fahimta ga kowa da kowa.